Eh, ina amfani da kwamfuta. Ina amfani da ita, saboda ni da ita nake neman abinci. Kuma ina bala'in jin daɗin amfani da ita. Kwamfuta a bin neman abinci nace ina aiki da ita kuma ina amfani da ita.

A'a nafi son bikin aure. iNa san bikin aure ko da walima. Bikin aure yafi burge ni shi nafi so. iNa bala'in son in ga ana aure saboda ra'ayina ne bikin aure shi nafi so.

Eh ina biyan kuɗi ta yawa musamman kuɗin da suka shafi kuɗin NEPA ko ruwa ko kuɗin makaranta something dai kuɗin da za su yi in tura su tawaya na kan biya ta cikin wayana.

I mana! Ina rarraba ayyuka da wasu domin in aiki ya ka mun yawa. Wani yakan farawa koni nazo in ansa ko kuma ni in fara wani yazo ya ansa. Saboda a yi idan kuma aikin ya kasance za mu kama mu da yawa muyi wannan yayi wannan yayi wannan ina yi. Saboda hannu da yawa hausawa suke ce wa kazar maganin kazamar miya. Tabbas ina rarraba aiki domin sauƙaƙawa kaina domin kowa ya amfana.

Gaskiya ina son wasa na motsa jiki, saboda motsa jiki yakan ƙara lafiya a jikin ɗan adam. Musamman wasan ƙwallo, wasan ƙwallo shine wasa na farko wanda na fi so in gani ana yi, kuma ni ma dai kasance ina yi. Saboda ni da ya yi gaskiya ina son wasan motsa jiki, saboda yana da amfani sosai sosai a jikin ɗan adam.

A gaskiya bana jurewa. Barkono mai yaji sosai. Saboda shi ma, cin yajin sosai yakan haifar da matsaloli a jikin ɗan adam, musamman basir, ulcer da makamantan su. Gaskiya bana son yaji sosai, bana kuma juriya idan na ci yaji na kan nema ruwa in sha ko kuma in bar abin da nake ci mai yajin nan in samu mara yaji in ci.

Nakan samu wuri in nasu in zauna saboda kai ya dakeni, saboda dukan ruwa yakan haifar da rashin lafiya kamar irin su zazzaɓi, irin su mura, su ciwon kai da kuma kamuwa sanyi haka. Nakan ƙauracewa bugu ruwa domin inganta lafiyata. Domin lafiyata ta ƙwari kai ya kasance yana cutar da kaina.

Lokacin da na farka da safe, ina farka na kan yi miƙa, in yi godiya. Idan na tashi na kan futa in ɗan motsa jikina. Idan na motsa jikina na dawo na kan ɗan huta. Idan na huta sosai na kan samu ruwa in wasa in samu in yi brush idan naye brush in zo in zauna idan naye brush naye wanka, sai in samu in samu ruwan zafi ko abin da ya samu. Sai in samu in karya kumalo da shi. Abubuwan da nakeyi da safe kenan.

I mana ina amfani da shi saboda kar idan na kwanta wuyana yaƙaƙe ko ya gaji. Yanzu ma haka ina kan matashi da shi ne ke sawa a wuyana in kwanta. Musamman idan zan yi barci ko kuma zan kwanta na ɗan huta saboda shi ya sa matashin wuya yana da amfani sosai sosai. Za ka ji daɗin kwanciya lokacin da ka ke so ka kwanta.

A lokacin da nake jin damuwa na kan yi shiru, inyi tunanin kadai ce. Kawancin addu'o'i Allah ya fitar dani daga wannan damuwa da ke damu na, Allah ya sassauta mun. Amma gaskiya bana jin daɗi lokacin da nake cikin damuwa. Da kan shiga yanayi mara daɗi kuma bana jin daɗi a lokacin sosai maka.

Ina riƙe lema lokacin ruwa sosai, maka domin riƙe lema abu ne mai amfani. Takan kare ka da lema taɓa jikinka ko taɓata ma kaya. Saboda idan yayyafin lema, yayyafin ruwa yana samun ka, yakan saka mura kuma lema takan kare ka daga zafin rana. In zafin rana ya dake ka, shi ma yakan haifar ma da cututtuka kala kala. Ina riƙe lema domin kare lafiyar jikina.

Ina jin tsoron abubuwa da yawa, musamman namun daji azzalimai, irin maciji, kura, zaki, damisa, cinnaka kunama. Ɗan Adam ma ina jin tsoronsa, ina tsoron mota, ina tsoron titi, ina tsoron dare. Akwai abubuwa da dama waɗanda nake tsoro suna da yawa. Domin gaskiya ma ba za su iya lissafuwa ba.